Eh zan iya rera waƙa, waƙa ma sosai saboda na taso ne a gaban iyaye na. Ina jin iya yena suna rera waƙansu na gargajiya kafin waƙoƙin zamani suzo su kwace wannan abun da muke da shi. Na iya rera waƙa musamman waƙanmu irin ta hausawa.

Gaskiya ina rubuta kashe kuɗin aiki. Dalili kuwa ta hanyar rubuta kashe kuɗin aiki ne za ka iya gane yawan kuɗin da ka kashe a aikin da ka yi. Wani lokaci za ka kashe kuɗi amma in ba ka yi lissafi ba, za ka ga kuɗin da ka kashe bai kamata ka kashe wannan kuɗin ba ko kuma ya wuce kuɗin da ya kamata ka kashe. To ta wannan hanya ne kawai za ka magance yawan kashe kuɗi da bai kamata ba.

Matashi ɗaya nake amfani dashi. Matashi ɗaya ya isheni ne haka wani lokacin bacci yana munwuya, kuma mai yi amfani ma ka yi amfani da matashi biyu. Ni a ganina yin amfani da matashi ɗaya ma shine hanyar kare lafiyarka ba hanyar matashi biyu ba.

Eh ina da kasu-- ina da katin kasuwanci saboda wani ɗan kasuwa ko kuma abokin ciniki naka ba ka buƙatan ya rubuta lambar wayarka ko kuma ya rubuta adireshin shagunka ko inda kake kasuwanci. Kai ne ya kamata ka ba shi saboda ai kai ne kake neman kostoma ba shi wane yake nemanka saboda zai iya samun abin da yake siya a wajenka a wajen wasu amma ya zaɓi ya zo wajenka. Saboda haka kai ne ya kamata ka neme shi, kai ne ya kamata ka ba shi kati.

Na fison miyar kuɓewa, miyar da hausawa suka fi amfani da ita a yin tuwo ina son miyan tumatir jajjage wanda aka haɗa shi da kabeji da vegetables da sauran abubuwa. Saboda irin wa'inan miyan suna ƙara wa mutum lafiya kuma su kare shi daga cuta. Dalili kuwa yawanci abin da ake amfani da su a lafiyan a miyan abubuwa ne wanda hukuman kare lafiyan ɗan Adam ta yarda a yi amfani da su wajen yin magani.

Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shi ne na koyi sabon wani abu da ban iya ba. Saboda ni mutum ne mai son koyon sababbin abubuwa, abin da na gani yana da tasiri ko kuma ze yi amfani a rayuwa na, musamman a wannan zamani. Misali, ilimin teknoloji, ilimin AI da ilimin cryptocurrency.

Ni na fi son zama a kujera. Dalili kuwa a kujera ne kawai za kaɗan iya kwantar da bayan ka ka huta. Ina zama a tabarma amma yawanci ina zama a tabarma ne in zan ci abincinmu na gargajiya wato tuwo ko wani abu ko kuma in zan yi ibada in gai da Ubangiji. Amma na fi son zama a kan kujera.